Ina amfani da man shafawa, a kwai wani mai wadda da yaren Turanci ana ce masa Vaseline, amma dai mu muna kiransa man shafawa da Hausan da muke yi, wadda shi nake shafawa da safe, saboda muna cikin yanayi ne na huturu a yanzu. Kaga dole in ban shafa ba, zai saboda ina so zai kare ni daga, zai iya, zai kare ni daga bushewar fata, da abubuwa dai wanda suke masu muhimmancin gaske, wadda wannan mai shiyasa nake jin daɗin amfani da shi, wadda bani da wani mai wadda yafi shi. Wannan shine mai da nake amfani da shi dai a taƙaice, wadda ana sayar da shi a kasuwa akan kuɗi jimilla naira ɗari shida da hamsin. Karami kenan me ƙaramin ƙarfi, wadda yake da hali kuma akwai babba koba wadda yake naira dubu ɗaya da naira ɗari uku, wadda kusan Hausawa suka ce wa "daidai ruwa, daidai gari."

Eh, ina amfani da kunnen waya saboda wani lokaci zaka shiga cikin mutane kuma bai kyautu ba saboda kiyaye haƙƙinsu kace zaka kunna waya ko rediyo ko wani abude ko tangarawu dai ko wani abu makamancin wannan. Kaga yakamata ka kunna, ka saka kunnen waya saboda kai ka saurara kai kaɗai ba tare da ka shiga haƙƙin wani ka cutar da shi.

Eh ina fatan samu amma sai dai saboda yanayin ƙarfi ko kuma wani abu wanda yake makamanci wannan, za ka zo dai ka samu abun da yake maka daidai gwargwado ne. Amma dai tabbas ina fata in samu, in na samu zan yi alfari da haka kuma zan ji dadi. Wannan shine dai a takaice ina fata.

Yadda nake karɓan baƙo shine zan tarbe shi tun da ina da ɗakin da nake kwana, sai in sanya shi a cikin ɗakin mu kwana tare. In bashi iya abun da na mallaka ko kuma nake da shi, na abinci da abun kwanciya dai da abun da ya sauwaƙa. Wannan shine iya hanyar da nake iya karɓan baƙo da shi ko daga ina yazo. Zan masa mu'amala yadda zan iya.

Eh, ayyuka duk yadda ya kama nake shiryawa. Wannan ba wani abu bane wadda yake sabo. Hausawa sukace "daidai ruwa, daidai gari". Ina shirya abu ne da yadda zan iya gwargodon yadda zan iya kuma gwargodon abun da ya sawwaƙa a gare ni. Wannan shine kawai a taƙaice. Gaskiya.

Eh ina cin citta a abinci musamman idan a cikin miya aka sanya shi saboda idan a miya aka sanya citta zan iya ci amma in sanya shi a cikin wani abinci wanda ba miya ba bana amfani da shi amma idan a cikin miya ne tabbas sosai ma ina amfani da citta saboda yankin da nake rayuwa ana noman citta kaga zan yi amfani da shi kenan kawai wannan shine babu wani abu sabo.

Eh, burina akan aiki shine duk aikin da zan samu kuma zai samar min da abun da zan rufawa kaina asiri, ina maraba da shi, zan yi shi kowane iri ne, matuƙar dai bai saɓa wa doka da shari'a ba, wannan aikin zan yi shi in sha Allah.

Eh mana ina karewa mana, ina iya kokari na in ga yadda zan yi in kare wayana daga kamuwa daga cututtuka wadda ake ce wa "virus" da turanci, shi sa kusan kullum ina sama ta, eh, allunan kariya daga abubuwan da yake na cuta da abubuwan da suke makamantan su.

Eh, unguwar mu unguwa ce ta matsakaita. Ma'ana ina nufi ba unguwar masu kuɗi ba ce, unguwa ce ta masu ƙaramin ƙarfi wadda suke rayuwa. Ba su da tabbas na samu su ci sau uku a rana. Wannan ita ce arwuwan amma da rimin godiyar Allah, a hakan muna rayuwa cikin aminci da kwanciyar hankali.

A gaskiya na fi son fensir, saboda fensir idan na samu kuskure rubutu zai gogu. Ma'ana akwai abun shafewa, saɓanin shi alƙalami wadda idan ka riga ka rubuta ko da kuskure ne ya riga ya rubutu ke nan, sai dai kayi cancel ko ka canja takardar rubutu.

Yadda ake bada ra'ayi a aiki abu ne wadda yake da muhimmanci wadda idan ka cika sai ka bi ƙa'idoji da dai abubuwa waɗanda suke muhimmai. Wannan shine zai samar da ra'ayi a aiki. Wannan shine abun da yake dai takai ce. Wannan shine sakamako abun da yake na tambaya da akayi dangane da abun da yake bayarwa da ra'ayi ga aiki wannan shine.

Ina aini rabona da in sanya bel ma ai harna man ta saboda kayan da nake sawa kaya ne wadda basu da nauyi. A al'adarmu akwai kayan da muke sanyawa riga da wando ko in ce janfa wadda su basa buƙata sanya musu bel. Mu abun da muke sanya sunan shi tum-tumburu tumburu.

Eh kayan marmarin da na fi so gaskiya akwai abarba, akwai lemu, akwai ayaba. Ya danganta dai, amma dai ban cika son ayaba gaskiya. Sannan ma mafi yawancin kayan marmari ni gaskiya baya min. Ban cika son shi sosai ba. Na fi son kayan mu na gargajiya in samu tuwo in ɗiba. Amma dai kayan marmarin ma is good.

Eh, ina iya tuƙi, ina iya tuƙin mota. Ni ƙwararre ne ma a harkar tuƙi wadda har ma haya ana ɗaukana a bani mota wasu in misali direban su bai da lafiya, akan bani mota in ja, in kai mutane har garuruwa. Na iya tuƙin mota totai sosai. Za ku saya mini? Ehen.

A cikin kayan ci na fiso fa in samu tuwo. In na samu tuwo ni magana ya ƙare. Shine kawai in dai na samu tuwo da miyan kuɓewa, to tuwon ko wani kala ne. Akwai abin da ake cema, tuwon semo, tuwon shinkafa sai dai fa ba na cin tuwon masara a gaskiya saboda tuwo masara bai mun ba. Amma dai duk wani tuwo, tuwon doya suna nan dai da yawa. Tuwon accha duk ina ci, tuwon amala. Wannan shine abun da na fiso kenan.

Tab tafiya da sauri, kai sauri ai ba dai mota ba. Ina iya tafiya daga nan yanzu in yi tafiya mai tsawo daga anguwar mu zuwa dai duk inda ya sauwaƙa. Shi ne kawai. Yauwa, lallai ni matafiyi ne. Har ana ce min shaho ma tsabar tafiya ta. Wannan shine attaƙai ce. Kuna da wani abu da hakan ne?

Idanuna, idanuna jajaye ne. Ai kyawun namiji a gan shi da jajayen ido. To idanuna gasu kwala-kwala kuma jajaye wur, wannan shine kawai. Amma dai akwai wani ƙani na shi kuma idanunsa farare sol, ɗan shaye -shaye ne.

Eh to gaskiya na fi son hawa bus saboda a nan za ka haɗu da jama'a da yawa, saba ne taksi da baku da yawa ciki. To mu dai muna 'yan layin bus, wannan shine a takaice. Amma me yasa kuka min wannan tambayan? Baku tambaye ni ina da mota ko bane da shi ba? Hmm.

Eh, bikin ranar haihuwa abunda ake cewa birthday da turanci ni dai bana yi. Saboda ni a ƙarin addinina in kware, eh idan ranar haihuwa ta ya zago ai kuka ya kamata in yi ba murna ba. Saboda hanyar mutuwa na ɗauko. Ai ko? To don haka ni bana birthday, ba layi na bane bana murar ranar haihuwa. Amma dai masu yi suna yi, ni dai bana yi. Wannan shine.

Aaaa kujeru na ba su da daɗi saboda ba ka isa kai zaman awa ɗaya ba sai ka ji ka gaji da zama saboda babu abun laushi a kai. Shiyasa ba zan ce ba saboda ni matsakaici ne. Shi yasa gaskiya ka ga ba zan ce maka kujeru na suna da laushi ba. Asaliyan ma benchi ake ce masa ba kujera ba, shi kuma bai da abun laushi. Dole ka ga za ka gaji.

Eh ina musafaha da mutane. Wannan shine gaisuwa. Abu ne mai kyau kuma a tsarin mu na addini ya halatta. Ka zo ka gaisa da ɗan'uwan ka in ka gan shi. Ku miƙa hannu kuyi musafaha sai dai in kuma an samu wani bullowar wata cuta, lallai ba za muyi ba saboda kare kai daga kamuwa da cuta. Wannan shine kawai amma ina musafaha da kowa amma ban da mace. Ina dai musafaha da maza, yan'uwa na. Wannan shine abin da nake yi na gode.

Eh, ina bin ƙa'idojin aiki. Mana mai zai hana? In dai an ka ɗauke ni aiki muka yi bisa ƙa'ida to insha Allahu zan cika ma ƙa'idanka. Zan ma aiki yadda ya dace kuma yadda ya kamata. Wannan shine, bani da wani haufi akan haka. Gaskiya.

Eh ina iya ɗinka tufafi yanzu haka. Ma na siyo yadi, zan je in bawa tela, tan-- cancara mai ɗinki, ɗinka tufafi ka yi. Dole na iya ɗinka tufafi. Babu laifi saboda kyan ɗan adam ai sutura. In baka da sutura ai baka da wani. To mun kaga al'adar mu ɗinki ake ko, domin mu zamu ɗinka, to wannan shi ne.

Eh ina sayan kaya a yanar gizo amma ya danganta da kayan. Saboda mafi yawanci wasu kayan da zaka gani a yanar gizo idan ka saya ba shi za a kawo maka ba. To saboda haka muna siya amma muna bin ka'idoji don kiyaye afkawa, hannun, mayaudara ko kuma madanfara. Eh lallai ina siya. Kuna siyarwa ne?

Eh ina amfani da launin ja, saboda launin ja yana fito da abun da nake so. Eh ina amfani da launin ja ne, saboda tawada ja shine dar, yana da mugun kyau yana da kuma amfani. Don haka ba wani da wani launi dai da yafi ja. Amma ina samu baƙi ma ina amfani da shi. Amma dai na fi haɗa biyu. Amma dai ja shine wadda na fi so. Amma dai duka ina da guda biyu. Wannan shine.

Ina kuka mana. Ai ba wanda zai ce ba zai iya yin kuka ba lokacin yankar albasa ba, saboda abun yana da yaji. Kaga kenan, duk wanda zai yanka albasa ai zai yi kuka. To nima daib kamar kowa nake, zan iya yin kuka kuma zan iya yanka wani albasar in kasance ban yi kuka ba. Tunda albasar ma kala- kala ne, akwai mai yaji akwai mara yaji.

Ci kai, ai yanzu ma maganar da nake maka ina kan hanyar titin kuma abincin titin zan ɗeba. Wannan shi ne zahiri na. To ni waye? Dole ma in bi abincin titi ai. Yauwa, yanzu ma abincin titin shi zan ɗiba. Wannan shi ne. Abincin titi akwai daɗi fa. Mhm.

Ba na shan magani kullum saboda ina da lafiya. Amma dai kwana ɗaya, biyu haka aka samu ɗan masassarar rashin lafiya haka zan nemi magani in sha. Ba na wasa da magani. Da na ji wani abu na ciwo, to lalle, lalle ba abun da yake fara zuwa min sai in fara zuwa wurin likita ko in je fama eh wajen sai da magani ƙwararru su ba ni magani in sha. Wannan shine dole in sha magani.

Kuɗin wutar lantarki ya danganta da yanayin anguwan da kake. Saboda mu muna kan wani tsari ne, akwai tsari inda aka fi ba wa wuta da kuma inda ake basu matsakaicin wuta. Domin mu muna inda ake basu matsakaici ne muna ba da naira dubu goma sha biyar a wata a matsayin kuɗin wuta. Wannan shine a inda muke.

A'a, ina tsoron ruwa saboda na taɓa shiga ruwa zan yi iyo da ƙyar a ka fito da ni. To ka ga wadda ya samu kan sa a cikin wannan yanayi? Ai ka ga dole ya zama mai tsoron ruwa. To haka ni ina tsoron ruwa gaskiya. Ba zan ce zan ninga yiwo ruwa hawan ƙawara in shige shi haka ba. Ban iya ba saboda ruwa sai wadda su ka iya.

Ina amfani da hannun dama, wadda hannun dama duk wani abu da zanyi mai kyau da hannun dama nake yi. Wannan shine yadda addini na ya koya min. Duk abun da yake kuma na kau da ƙazanta ne kamar bayan gari ko bauli. Wannan zan yi amfani da hannun hagu. Amma lallai hannun dama da shi nake amfani na yau da kullum. Duk wani abu wadda yake mai kyawu, kaman cin abinci da musafaha da su.

Kusan kullum saina rubuta rahoto saboda ai rubuta rahoto wannan shine aikina, ma'ana ni marubuci ne. Don haka ina rubuta ko rahoto kusan kullum. Don haka wannan abu ne wanda kusan kullum ina tare da shi.

Burodi, burodi na fi so mai yanka yanka. Wani burodi mai yanka yanka yana da daɗi. Na fi son shi. Burodi, burodi ai abu ne mai daɗi. Abun so, abun ci to na fi son wancan gaskiya. Indai zan samu burodi mai yanka yanka to dai yafi min, amma dai ko wanne na samu motsi yafi laɓewa zan ci.

Sosai ma ina son ya tabarau. Ko yanzu maganan da nake nan tabarau ne a idanu na. Kaga kenan ina san ya tabarau. Don haka bani da wani haufi indai akan magar tabarau ne ina sanya shi ƙwarai dagaske. Yuwa yanzu haka ma tabarau ne a idona, daza ku bani dama ma da na maku hotona an tayo muku ku ganni da tabarau yanzu.

Sosai ina tauna goro yanzu haka ma goron zan ta-- sosai ina tauna goro yanzu ma haka goron zan tafi saya. Amma dai ba na cin namijin goro, ina dai cin goro daushe da sauran kalolin goro duk ina cin su sosai. Wannan shi ne, don haka ni maciyin goro ne. Yawwa goro ai duniya ne, ina an taya goro yadda ya kamata.

Eh, cikin sauƙi nake kawowa gidanmu. Tunda ni mai matafiyin ƙafa ne amma ina da abun ai abun hawa da ake ce wa babur. Idan na hau babur ɗina nabuu na tuƙa, yanzu saika gan ni a gida da ikon Allah. To dahaka ni babur nake hawa sai ingan ni a gida. Yauwa shine kawai da mashin nake zuwa gida, ba da ƙafa. Wani lokaci kuma da ƙafafuna nake kawowa gida cikin sauƙi. Za ka gan ni na iso gida. Nan shi ne.

To! Ina cin abincin dare ƙarfe takwas na dare ko wataran ƙarfe bakwai da rabi na dare. Wannan lokaci dai na fi cin abincin dare kuma yawancin mu a yankin da muke rayuwa a wannan lokaci mu ka fi cin abinci. Wannan shi ne.

Yaji amma ya danganta yanzu in naman kaza ne aka sa masa yaji duk yajinsa sai na cinye shi amma in nama ne kaman gama garin abinci wanda ba nama ba kaman shinkafa shi kum in ka sa masa yaji zan iya gudunsa saboda ɗanɗanonsa ma ba lallai ya bayar ba amma dai in dai abu me ɗan ɗanɗano ne ka sa masa yaji ina ci amma sa ɓaninsa.

Eh, ranar Juma'a ita ce Juma'a, idinmu ke nan na sati, musulmai wannan rana ita ce babban rana a wojenmu. Amma kakan iya samu wasu al'umman kuma da ranakunsu. Kowa dai da ranar da yafi girmamawa. To ni a matsayina na musulmi, na fi girmama ranar Jumma'a. Saboda a wannan ranan ita ce idinmu na sati. Ma'ana za mu je muyi sallar Jumma'a da dai abubuwa waɗanda suke masu muhimmanci. Amma dai baya hana mu fita neman sana'a da abubuwa waɗanda suke da yawa sosai. Don haka wannan shine.